Ni kam a wajena fure da na fi so shine irin baƙaƙen fure dinnan. Dan ni asali na ni baƙin mutum ne. So fure da nake fi so shine baƙin fure. Dan ni baƙin mutum ne kuma baƙin kuma ya fi mun a gaskiya, argar Allah. Baƙin ya fi mun. Fure indai maganan fure ne kam gaskiya baƙin fure ya fi mun.

Wannan shine babban magana ke nan. Inde abincine na gargajiya wanda na fi so, shine shinkafa da wake, shinkafa da wake da manja da yaji. Kaga irin wannan abincin, abincin gargajiyar arewa ne, kuma gaskiya ina son abincin sosai, har ga Allah. Kuma akwai wani kalan abinci kuma ana kiransa tuwo da miyan kuka. Gaskiya miyan kukan nan shi ma abincin gargajiya ne na wuraren mu, wuraren mu nan wajen. So gaskiya shi ma ba laifi ina son gargajiyan tuwo ehmm miyan kuka. Shi ma gargajiya ne kuma yana da kyau, yana aiki a jiki sosai.

To, yadda nake gaishe da mutane, gaskiya ka san a wurarenmu nan wajen arewacin Najeriya, gaskiya in muka zo gaishe da mutum mu zamu zo muka, muna tsugunawa ne muna zuwa. Zamu zo mu durkusa a gaban mutum sai muyi gaisuwa. Haka ne ɗabi'armu muka tashi muka gani yadda ake yi kuma.

Yanda ake tsara ayyukan wanda suka fi muhimmanci shine na ɗaya, yanda rayuwar take tafiya yanzu gaskiya dole sai ka kula, har ga Allah sai ka kula sosai. To yanda za ka tsara abu abun da ya fi ma muhimmanci shine na ɗaya, za ka kula da abun sosai, za ka riƙe shi amana kuma za ka ajiye shi inda mutane ba za su taɓa ba.

A ni kam a waje na yanda nake so ciyar da hutu shine na ɗaya, na fi so in je kusa da ruwa. In naje kusa da ruwa, wurin inda akwai ruwa ko inda, inda akwai dusuna. To ka, in ka ga wuraren nan guda biyu dinnan, inda akwai ruwa ko akwai inda akwai irin dusuna dusunannan. To ka ga irin wanchan wajen gaskiya hutu a wajen gaskiya yana mun daɗi sosai. Har ga Allah ba wani damuwa, ba wanda zai dame ka. Za ka ga wajen shuru, ba damun komai.

Ai kaman nan wuraren mu nan, kaman nan wuraren mu nan miya, miya mai zafi kam shi nafi so sosai. Dan gaskiya ka san abu mai zafi ba shi yana da kyau. Dan haka abu mai sanyi kuma gaskiya ni kaman ba ma shirya da shi. So miya mai zafi kam shine abu shine, shine yafi tafiya. Kuma zaka fi jin taste na abincin, zaka fi jin taste na abincin kuma miyan duk abun da duk sinadarin da yake cikin miyan, inda da zafi zafin ta aka ji da'a esa sosai.

Eh, yanda nake sasanta rikici a wajen aiki, ka san musamman dai muna da asalin mutanen da suke wajen ɓangaren nan, wajen asalin aikinsu shine sasanta, sasantawa. So nikam a wajena yanda nake sasanta rikici a wajen aiki shine na ɗaya, na ɗaya zan je maganan daga ko ta ina ko ba'a ka ba. So duk inda akwai complaint ɗin duka zan je daga wurinsu. So daga wajen zan je daga bakin kowa, inda daga bakin kowa a daga wajen ne shine zan zo in fara.

A muna amfani, ni kam a waje na kam, ni kam ina amfani da ruwan rijiya sosai. Don ɓangaren nan wajen mu nan, in ba ruwan rijiya ba gaskiya. Ruwan, ruwan pompo ya ba mu wahala sosai a nan wajen. To ka gani to ni gaskiya ruwan ne na fi amfani da shi. Ba laifi ina amfani da ruwan pompo amma ruwan rijiya fa gaskiya muna amfani da shi sosai kuma muna sha. Indai ruwan rijiya ne kam muna amfani da shi sosai a nan wajen. Ni kam ina amfani da shi ma musamman ni ɗin.

Ai, irin fim da nake son kallo shine na ɗaya. Fim ɗin suna da yawa amma wanda na fi so sosai shine asalin fim na yaki. Kaga fim na yaƙi ɗinnan yana ƙara mun basira wajen ai irin wurin aikina. Saboda kasan ni soja ne, so kuma dole mutum ya haɗa da kallon waƴansu abubuwa don saboda akwai ƙasashe wanda suka fi mu da abubuwa da dama. To kaga irin fim da nake fi son kallo shine irin fim na yaƙi. Fim na yaƙi gaskiya ina son fim ɗin sosai, sosai har ga Allah.

A'a ni son, san da nake iya tafiya a ƙafa gaskiya ne abun ya bi jikina already. So ba ni kam zan iya tafiya ma kilomita, zan iya ma tafiyan kilomita hamsin wallahi tallahi a ƙafa. Wallahi kaga riga ta ce wallahi huh. Wallahi ina iya tafiya kilomita hamsin a ƙafa. Kuma gaskiya bazan ji ƙomi ba wallahi. Don abun na saba ne mun saba da shi ne. Ko ba haka ba irin kalan aikin da muke yi ne. So indai tafiya ne da ƙafa gaskiya mu kam mun ya bi jikin mu da muna da course ma daban daban wanda musamman muna zuwa muyi kusa kusan. Kusa kusan na guda ɗaya ana kiranshi tracker course. Kaga irin wannan abun so mostly ba'a damuwa bane a wajen mu indai tafiya ne a ƙafa. Ni kam na iya tafiya kilomita har kilomita hamsin zan iya tafiya ma a ƙafa.

Ah ina shan, ina shan ruwa mai sanyi a sosai ma, amma duk da haka ma ba abun da muke samu kullun kullun ba amma gaskiya harga Allah ina samu ruwa mai sanyi ina sha sosai ina sha. Don inde jikina lafiya ƙalau ba wani rashin lafiyar da yake damuna akan magana sanyi. So gaskiya inna samun ruwa mai sanyi sosai ina sha, arga Allah.

Eh, raguwan abincin karen raguwan abinci abinda nake da shi shine na iya indai abincin inda sauri nake yi a wajen aiki. Wani, wani lokaci zan ajiye abincin, in na dawo, in na dawo daga wajen aiki ko inda na tafi sai in ƙarar mai da shi kan wuta kuma in ɗumama shi. Wani sa'in kuma lokacin kuma wani sa'in kuma raguwan abinci kuma ina ba su yara almajirai. Inda gaskiya ina ba almajirai abinci na, inda naci abinci raguwan abincin ina ba almajirai.

Eh nikam ina zuwa gidan fim ni da matana ko da iyalina. Mu ba kullun kullun ba ne muke zuwa ba amma tabbas kam in dai gidan fim ne muna zuwa gidan fim. Muje mu biya tiket muzo, mu zauna muji daɗi, muji daɗinmu a wajen mu, muyi shagalin mu, mu siya abun marmari a wajen. Muyi kallon fim ni da iyalina sai mu dawo gida. Haka muke, ina zuwa, ina zuwa kallon, ina zuwa gidan fim.

Aaa, ni kam na fi son tuwo akan shinkafa, har ga Allah. Shinkafa bai da wani sinadari a waje na kam mai kyau. Amma ka ga tuwo, ka tuwo zan iya ci tuwo da safe, da rana, da dare. Na ɗaya tuwo yana ƙara mun ƙarfi, yana sani kuma in koshi da kyau sosai. To na fi son tuwo akan shinkafa.

Eh tabbas ina shuka tsire-tsire a gida sosai saboda yana taimaka a cikin gida. Saboda masu zaman gidan ma sai da sai da shuke-shuke, sai da shuka tsire-tsire a gida. Nikam ina ina shuka tsire-tsire a gida, har ga Allah ba laifi ina shukawa ba ƙarya bane.

Eh kayan cikiciki, kayan ciki da na fi so shine kayan cikin wando na, rigan wando na. Rigan wando na shi ma kaya ne wanda shi na fi so. Ko rigan, eh rigan wando ne shi ne wallahi shi rigan wando ne shi shine kayan cikiciki wanda na fi, wanda na fi so sosai.

Eh, ni kai ina sabontar shirye-shiryen kwamfuta. Eh, dan saboda abune wanda in ana yi, ana yi da ya yi. So ka ga kwamfuta kuma abune wanda kuma yanda muka samu zamani yanzu haka, abune wanda kullum, kullum kwamfuta inan shine a gabanmu. So kuma rayuwan nan kuma in ba kwamfuta wannan ba zai yiwu ba wallahi. Da gaskiya sabontar shirye-shiryen kwamfuta ina yi.

Ai wannan tambayan naku ai, kowa ma yana so abu mai sauƙi ne fa. Kaga matakalla ko lift. Matakalla yana ɓata lokaci, amma ka ga lift dinnan, a ba lift ai technology ne ai. Yanzun nan, yanzun nan zaka yi abun da za ka je, inda za ka je yanzun nan. A ni kam na fi son hawan lift kam gaskiya arda Allah. Ya fi sauƙi, ya fi mun kome da kome.

Eh tsintsiyar da nake, irin tsintsiyar da nake amfani da shi shine tsintsiyar daban daban ne. Akwai tsintsiyar kwakwa inna, tsintsiyar kwakwa. So ka ga tsintsiyar kwakwan nan a nan ɓangaren Arewan Nijeriya inna shi muka fi amfani da shi sosai saboda ba wani siya zaka yi ba. Zaka je ka ɓallo sa daga wajen ciyawa ko bishiyar kwakwa.

Eh nikam ina tara tsaban kuɗi sosai ina tarawa, dan in ba haka ba in ba haka mutum ya yi ba gaskiya sai mutum ya nema biyar ya zo ya gagare shi. Amma inde mutum yana ɗan tattara tsaban kuɗi, wata rana wata rana kawai sai ka zo ka laluɓo ka laluɓo sai ka ga kawai ka sami wani abu ka tara wani abu.

Eh tau, wannan tambayan kam, inda rubutu ne kam ina, na iya rubutu sosai. So maganan wai buga rubutu da sauri shi ma ba laifi. Ina buga rubutu da sauri don abin da ya sa ina buga rubutu da sauri don saboda ni na yi karatu. So inda wajen rubutu ne kam, ni ba dama ba ne, baya ba ni wani, ba a wani dama nake samu a wajen rubutu ba. So tabbas inda rubutu da sauri ne kam. Ina rubutu, ina buga rubutu da sauri.

Eh ina waƙan cikin ina ina, ina, ina yin waƙa cikin zuciya. Um, irin waƙan soyayya ɗin nan, ko waƙan yabon annabin mu Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam duka ina yi. Ina yin waƙa cikin zuciya na gaskiya. Indai waƙan soyayya ne ma shima ina iya yin shi cikin zuciya na.

Yaya sa hannu namu yake? Eh wannan tambayan kan-- kasan ba dukkan hannu bane, ba dukkansu bane daidai. Ko kowa a rayuwar nan yana da irin nasa. Ko ba haka ba ne? So hannuna na sa hannu daban daban ne a bangare namu inna. So amma musamman abin da mutane basu sani ba shine kasan kowa da irin halittun da Allah ya masa. So kowa da irin sa hannu na naka yake.

Haba kai kuma. Wa yake, wai ne baya son abu mai kyau? Wallahi kowa yana sun abu mai kyau. Wa ye zai gan gado ya bar gado ya je ya kwanta a ƙasa? Ai babu. Nikam ina, ina, na fi son, ina fi son kwana a gado kam. Ne dai gado ne. Amma in na je inda ban samu gado ba, in na ga ƙasan ma shi ma lahiya lau. Ba haka ba ne. Amma gado kam daban ne ai. In mutum ya kwanta a gado wallahi wallahi daban yake da mutum da ya kwanta a ƙasa.

Ha kai wannan tambayan nan ya burge ni sosai wallahi. Indai rubutu, indai rubutuna ne kam, indai kyau kam. Wallahi wallahi alhamdulillah ko calligraphy ma wallahi ba za su nuna mu ba. Billahil lazi. Gaskiya Allah ya bani wani irin hannu wanda gaskiya indai wajen rubutu ne kam mai kyau. Wallahi in na ma za ka ce kwamfuta ne ya zana rubutun. A'a, a'a alif rubutuna kam yana da kyau sosai.

Umm, kai ni kam na tashi kam bana cije farce na gaskiya. Kuma, har ga Allah abu ne wanda bai da kyau. Ɗabiya ne wanda in mutum ya kaga ƙanshe yanayi gaskiya bai da kyau. Kana mutum da girman sa yazo yana cije farcen sa ai ba kyau. Wasu cuta cuta kala kala yana kwance a bayan farcen mutum. To ka gani? In mutum yana sa, yana ciza farcen in kuma haga ba daɗi, cuta zai shiga bakin sa.

Ah inde maganan bikine kam ni duk abunda akace biki kam nikam ko abunda duk abunda akace biki inaso. To banda wani bikin Kirsimeti ko bikin Sallah ko bikin casu a'a inda biki ne kam ko wane irin biki ina so, ko wane irin biki har ga Allah. Inda zan je in warware, in shagala, in sha kuwa da abokan ta arziki, mu zuna mu case haba Ni ko wane biki kam ni ina so.

Eh, ni kam ina musafaha da mutane sosai. A rayuwar yau da gobe kuma ai babu wanda zai san gobe ko baka ba. So in mutum dai yana mu'amala da mutane, in dai musafaha da mutane ne ya kamata yana yake mutum yana yi ko baka ba ne. Ko don saboda rayuwa ko don saboda gobe mutum zai samu kansa wani irin yanayi.

A lokacin da babu wutan lantarki, a'a akwai abubuwan da dawa mana. Wani lokacin ma in babu wuta ma saboda amfanin wutan ma sometime shine dan saboda musamu muyi kallo, mutum ya samu ya yi gugan kayan sa, mutum ya samu ya yi iban ruwa. So wasu lokaci indai babu wuta. Lantarki gaskiya bacci na nake yi fa, har ga Allah bacci na nake yi. Dan in ba haka ba, ina ce zan ci gaba da amfani da, da wasu abubuwa batir, batir kana gaba ɗaya su zo su ƙare. So nika indai lokacin da babu wuta lantarki kan gaskiya ni bacci nake yi abu na.

Umm, shagunan da na fi, shagon da na fi zuwa shine shagon masu sayar da kayan, kayan, kayan sawa. Kayan sawa na mace, ko na namiji ko na yara. So shagon, shagon sayar da kayan sawa shi na fi zuwa. Saboda me yasa na fi zuwa wajen nan saboda, in ga abubuwa, kaya kala-kala wanda zan iya samu. Duk wanda ya yi min kyau kuma ina da kuɗi ina iya saya wa iyalina ko in sai ma kaina. Amma shagon da na fi, da na ke fi zuwa shine shagon kaya.

Eh, indai app ne. App akwai app daban-daban- daban wanda muna amfani da su sau yawa. Amma ka ga app ɗaya shine Chrome browser na wa. Shima Chrome browser nawa abu ne wanda ina amfani da su sosai. Ka ga bayan Chrome browser akwai application ana kiransa WhatsApp. Ka ga WhatsApp ɗin nan na wa shima ba laifi ina amfani da su da yawa. Ka ga wannan application kuma messenger shima ina amfani da su sosai.

A wannan tambayan na kuma ni ma da ba asalin Hausa ba asalin ya zo na baki na sosai ba amma na fi ku. Indai karatu kafin na yi bacci ko kafin na yi kwana duka ina karatu. Indai karatu ne kam. So yawa, so yawa kin ga inda kaman dare ya yi kafin na yi bacci wannan dole ne sai na buɗe wani application a waya na ana kiran shi We Muslim. A ga We Muslim nan dole sai na yi karatu kafin kwana. Dole sai na karanta shi.

A'a, inda so nawa nikan, nikan gaskiya banda adadi. Inda kayan ai so nawa nake ƙidayan kayan yaƙi kamar wanne a wajen ɓangare na hukumar, hukumar sojojin ƙasa ne na ƙasar mu nan Najeriya nan. So banda, wanda adadi so nawa nake ƙidayan kayan yaƙi na, ƙarar ga Allah.

Tab babban magana kenan. Ai wannan indai ana wurin wuraren mu nan ne kamar inda nake yanzu. Ai dole kayi amfani da sauran neti. Wallahi wallahi in ba haka ba kullum sai kana hanyan asibiti. Indai amfani da sauro ne kam, ni kam ina amfani da shi sosai sosai. Ai in ka ga jakka na, in ka in na buɗe ma jakka na, farkon abun da za ka fara gani shine, shine sauran neti. Ina amfani da shi. A wajen mu muna kiransa maganin soro. Maganin soro mana na ratayawa.

Eh, abun da muke yi lokacin da ruwa yake zuwa, abubuwa daban daban ne ke lokacin da ruwa yake zuwa. Na ɗaya, zan samu in ɗebo ruwa in cika ƙota ina, na biyu kuma za mu samu mu ɗeba muyi abinci. Bayan akwai abinci, mun ɗebo ruwa mun ajiye na sha da wasu abubuwa kawai sai dai mu shiga ɗaki mu kulle kanmu.

Ah nikam nikam ina jure wa barkono mai yaji sosai. Tun lokacin da muke ƙanana mahaifiyar mu ta nuna mana yadda ake amfani da barkono mai yaji sosai cikin abinci. A so indai juriye wa barkono ne mai yaji gaskiya ba laifi na iya jure wa maka sosai.

Yaya, yaya nake kawowa gidan, gidan, gidanmu? Abubuwa da dama da dama mana ke kawowa gidanmu. Abubuwa da dama. Kaga kamar abinci, shi ma wani abu ne. Tufafi shi ma wani abu ne. Sutura shi ma wani abu ne. So duk abun da ya ce, duk abun da aka ce kawowa a gidanmu. Dole indai Allah ya hore mu. Ni nake kawowa abubuwa, ni nake yi da kaina. Da alfarma Ubangiji kuma.

Eh gaskiya ba laifi ina iya tsale ajiya gaskiya ina iya wa. Daman ba wani abu bane a waje na kam, ina iya tsaye rijiya sosai. Don ka san me yasa? Ba tsoro nake da shi ba, ko ba haka bane? Allah ya bani ƙarfi da wasu abubuwa, so bana iya wannan ba damuwa bane ba wancan baya bani farko ba.

Eh launin labule, labulen mu shine launin ne daban daban. Muna da shi daban daban, inda launin labule ne. So, eh na fi so ma wanda yake da ƙarfi ɗan kagane. So labule kan kala kala kala ne kam. Amma na fi so irin mai kyau ɗin nan wanda zai cika cikin gida.

Eh, tabbas waya na kam, waya na kam, waya na kam yana cikin ajiya don yasa na faɗa haka don saboda na saye shi ne da kuɗi da yawa. Maganar gaskiya fa, na saye shi da kuɗi da yawa so bazan so nayi wasa da shi ba. Shi yasa yana cikin ajiya na kowane lokaci.

Eh kafofin wasan labarai da nake amfani da su suna da yawa. Haka mana ɗaya aka man kan Deutsche Welle ga BBC. Hakan gasu nan dai wanda na fi so wanda nake amfani da su shine. Akwai Deutsche Welle na Faransa, akwai kuma ga BBC na Najeriya. Gasu nan dai daban-daban.

Jadawalin aikin mu, su ka mu suna da yawa. So yanda muke tafiya da jadawalin aikin mu, abubuwa ne wanda abu ne ba abu bane wanda mutum zai iya magana a baki. Don kowa da irin tsarin yanda yake yi, kowa hakinsa ne. Kowa da irin aikinsa, da irin tsarin aikinsa, kuma da irin shugaba da Allah ya bashi. Ko ba haka ba maganar gaskiya.

A nikam, fin kuzari da safe nakejin kuzari ba da yamma ba. Ai da yamma na gaji ai,-- ai da yamma walla na gaji. Kaga, kaman kaga da safe? A nikam nafi jin kuzari nada safe. Saboda lokacin ne abubuwa da dama zasu taso. Lokacin ba wani aiki, ba abin nake tunani ka gani. So amma in dai kuzari ne kam da safe kam, nan fi jin kuzari na.

Ah, in kai maganan yanda nake shirya ayuka kuma ayyuka daban daban ne, aiki daban daban ne kam. To aikina da nake shirya wa yanda nake shi, yanda nake shirya aiki daban daban ne. Yanda nake shirya aiki daban daban ne kam. Amma aiyuka in ai, kama da irin kalan ayuka shine zai kasance mu.

Ai kai, gaskiya na ji murna wannan tambayan nan. Abun da nake yi lokacin da nake cikin damuwa shine na tsaya in bude karatu nike yi mostly. Gaskiya duk lokacin zan samu kai na cikin damuwa, karatu nake zuwa na yi. In ban yi karatu ba, zan je na yi karatun Qur'ani na ko in je masallaci.

Um um, inda nake magance damuwa na a wajen aiki daban daban ne, bangare abun daban daban ne. To a wajena, yaya nake magance damuwa? Damuwa in ka san yana zuwa daban daban ne. Indai magance damuwa a wajen aiki, eh inda damuwa kaman damuwan iyali ne, nasan waye nake zuwa in same shi. Dan ka san a bangaren aikin da nake yi, muna da step by step, muna da asalin yanzan ce ne ma. Mutum kawai ba zai tashi kaiwai kai tsaye yace wai zai je ya magance damunsa ba haka kawai. Dole sai ya bi wayan su wurare ƙafa ƙafa kafinnan.

Aaa babban magana kenan. Ai indai maganan son sanya safa ne kullum. Kasan ni soja ne, ni hukuman sojoji ne na ƙasa. So kuma kullum za a ga ƙafan mu a ɗore. Ko ba haka bane? Ƙafan mu kullum a ɗaure yake da takalmin boot. To dole ka ga in babu safan nan dukka ba yanda za a yi. In babu safa ka ga takalmin mu zai shiga ƙafa ba ai ko baka ba. Kuma mutumin zai ji daɗin, kuma mutumin zai ji daɗin takalmi ba in ba safa ba. Ni kam a waje na kenan fa.

Umm, ina zuwa aiki lokacin daidai. Lokacin daidai bana zuwa. Ba'a yi to kin san wajen aikina mutum bai kamata mutum yayi wasa da aikinsa ba haka ba. So inda zuwa wajen aiki ne a lokacin daidai. Kam ina, nikan bana taɓa wasa da wajen aikina. To shi yasa inda ji aka ce ƙarfe sososo, ya ka ce yana da aikin ƙarfe biyar, ƙarfe biyar da minti, ƙarfe huɗu da minti arba da minti hamsin da biyar ina wajen.

Eh, nikan ba laifi. Ina fikicin tufafi sosai. Ina fikicin tufafi. Me yasa nike yin fikicin tufafi? Dan saboda ni soja ni kuma ba kullum mutum yake samun abu wannan ba, ko ba ka ba. So in dai wajen tufafi nikan ina, ina fikinci da shi.

A'a, ai madara kam ina shan madara kam, in dai madara ne, ba haka ba ne? Shi ma madara mun yi sinadari ne mai kyau a jiki ai. Kuma kowa ma yana son shan madara. To duk abin da zanci in dai akwai madara kam lahiya lau shima.

A'a, yanda nake kallon mu aiki a lokaci shine muna amfani da asalin lokacin. A kaga in dai mutum yana so ya kammala aiki na daya sai ya yi amfani da abin da ake kiran lokaci. A haka lokacin nan da shi zaka samu ka ɗan plan ahead abin da yake gaba kan abin da zaka yi, abun da baka yi ba.

A'a so nawa kuma nake amfani da intanet, ai ni kam kullum ina amfani da intanet. Ka ganni dai na kunna waya na za ka ga dole sai ka ga intanet in a kunne. Da a waje na kam in ba intanet ba gaskiya gara in ta kallun fim a waya. So inda intanet ne kam kullum so nawa ni banda adadin lokacin da nake kunna intanet nake amfani da shi, a kullum ina kan intanet.

A yanda nake, yanda nake jira a layi kamar yadda ake yine ai. Wanda ya fara zuwa shi zai shiga gaba koba haka ba. So inda maganan ya nake jira a layi wanda ya riga ka zuwa shine a gaban ka. Duk wanda ya zo da-- daga, duk wanda ya zo a bayan ka ina bayan ka.

A'a nikam, nine sa belt kullum kam dan ɓangaren wajen aiki na dole kasan, ka-kakkin da muke sawa dole sai an sa masa belt. Kaga in dai mutum ya-ya saw wando bai sa belt dinnan ba, mutum baya ji kaman ya sawa wani abu. Amma kaka ai mutum ya ɗaura belt dinnan a kwankwasonsa, sai dai yaji komai lafia lau.

Yaya muke-- yaya muke sadarwa a wurin aiki? Ai sadarwa, bangaren abubuwa ne daban-daban. Kowa ya yi, kowa yana ɓangaren aikinsa da yake sadarwa. A wajen aiki ne, kowa yanada ɓangararsa. Aman ni a wurin aikina muna da asalin babbanmu a wajen wadda. Duk abun da ya taso, shi ne zai shiga gabanmu yayi sadarwa da kome da kome. Da aiki, da abun da za'ayi, da abun daba za'ayi ba.

Umm, kyautan, kyautan da nake so in bayarwa shine kyautar abinci. Shine abunda nakeson in bayar shine kyautan abinci ko kaga abinci ne abu ne wanda in ka ba da shi kai ma a jikin ka ma zaka ji daɗi. Ko ba haka ba mutum zai ji daɗi gaskiya inda ya maganan abinci ne. So kyauta da nake so in bayarwa shine irin kyautan abinci.

Eh, sabulun da nake amfani da shi kasan ni asali na baƙin mutum ne. Kuma sabulun da na fi so amfani da shi, sabulun ne wanda ba zai sa ni bulicin ba, wanda ba zai sa ni haske ba. Sabulun mostly da nake amfani da shi, sabulun ne wanda ba zai sa ni fari ba. So, ni kan ina amfani da Dettol. In bai amfani da Dettol ba, zan yi amfani da Pressia. Haka wannan ne sabulun da nake so amfani da su.

A me nake yi da safe lokacin da na farka shine abu daban-daban. Amma na farko abin da nake, in nai in abin da nake yi da safe na farka shine ɗaya zan, zan je na yi alwala na yi tukuna na yi sallah. Shine asalin farkon abin da nake ta farko sallah. Ko? In na tashi da safe, na tashi da safiya sallah ne zan fara yi tukuna kaɓu wani abu. Ogai sama bana yi, ƙu mata na bana gaishe ta mu in na tashi da safe. Sai naje nayi sallah nan tukuna na dawo.

A'a ba dole mutum ya yi aiki bayan lokaci ba. Inde mutum yana--, in mutum inde yana so ya samu, ya samu kuɗi ɗan dama dama dole sai yayi aiki bayan lokaci. So a nan waje ana kiransa kamar extratime ko? To, ikan, ikan ina aiki bayan lokaci kan ina samu, ina samu. Amma irin wannan lokacin da mutum zai biya kudin school fees da kuɗin wata ga kuɗin asibiti, zazzabi, ikan dole sai mutum yayi, ya hada da--,

Eh, nikan a wajen mun nan nine nake fara aiki. Ina fara aiki kullum ƙarfe bakwai da rabi. A kullum--kullum ƙarfe bakwai da rabi kamsi nake fara aiki. O ƙarfe shida da rabi na bar ai--, na bar gida kenan.

Aaa, ai wannan babban tambaya ne ai. In ko ce me nake sayar daga kasuwa? Ai komai ma ana sayar dai a kasuwa, komai, komai. Amma a wajena kam mostly abinda yake kai ni kasuwa sosai shine kayan abinci. Ka san maganar abincin nan fa in ba abinci a gida fa damuwa ne. To da abinci ne shine asalin abun da muka fi dogara da shi. To abinda yake kai ni kasuwa kenan sosai shine sayan kayan abinci.

Eh, makullin inda nake ajiye makullin mu guda biyu ne. Na ɗaya, na ɗaya a cikin jakka na biyu kuma ta wuraren kofin, ta wuraren kofin ɗakina, kamar window ɗakina kenan. Bayan window ɗakina can ma ina ajje makullin.

Eh, so nawa ne ke wanke tuffafi na so, so biyu ne ke wanke tuffafi na a sati kenan. A sati so biyu ne ke wanke wa. Amma ka ga kamar irin su kayan cikin riga ko kayan cikin wando, wancan kowane kwana biyu-biyu ne ke wanke wa. Wancan alkawari ne kan dole sai na wanke kwana-kwana biyu. Duk inda na sa shi kwana biyu shikenan, zan cire shi sai na wanke.

A'a ba dole baya. In wannan dole ne mutum ya lullube wargi. Ba ka ba sanyi zai kashe mutum a nan wurin. Especially kaman inda na fito, inda nake zuwa ka, ɓangaren arewacin Nigeria. Wuri ne wanda akwai sanyi sosai. Lokacin hunturu in yayi ana yini sosai. So dole sai da bargo. A'a ban ba bargon nan ba zai saki ya mutum zai sha wahala sosai.

Aaa, gudu na fanka da na fi so shine gudu, shine gudu numba ɗaya. Gudu na numba ɗayan nan, kasan wuraren mu nan akwai zafi a wuraren mu nan, sahara ne. So in mutum ya shiga ɗaki, ɗaki ɗin kuma yana da fanka, ai gudu na fi so shine gudu na numba ɗaya. Da ga na numba ɗayan nan ya fi gudu sosai, ya fi bada iska. Ya fi bada iska sosai. Na kuma kunna shi, in aka sa shi a numba ɗaya ɗin da naga ɗaki ɗin zai yi s-

Eh lallai ina cin tafarnuwa, kwana biyun ina cin tafarnuwa dan saboda yana mun magani daban daban. Na ɗaya amfanin tafarnuwa na ɗaya shine yana, yana maganin sanyi kuma yana maganin, yana maganin, kai kam magani daban daban yakeyi argan Allah tafarnuwa abu ne mai kyau, ƙadar ne mai kyau kuma yana amfani a jikin mutum.

A gaskiya wannan tambaya ma baban tambaya ne. Wallahi yanda nake kula da gayen gashi na shine gaskiya ina kula da shi sosai don wallahi wallahi ina kashe ma gashina kuɗi sosai. Ina siya masa man gashi, ina siya masa man gashi inda wanda zai sa gashi in yayi ya kwanta da kyau. Ma ina siya masa ga-ga-man ga Gaskiya gaskiya, harga Allah ina kula da gashi na sosai. Ina kula da shi sosai don ina wanke wa, ina sa masa magani.

Eh, rayuwar nan ai mutum ɗaya ba zai iya wasu abubuwa shi kadai ba. Dole, dole in raba ayyuka ga wasu. Dole ne sai an raba ma ayyuka. Akwai wasu ayyuka wanda dole sai an raba. Wallahi, wallahi akwai wasu ayyuka ko wallahi wanda dole sai ka wallahi dole sai ka raba su. Kuma in ka raba su ma mutane kuma yafi, yafi abubuwa zai zo ma da sauƙi. Abubuwa ma zasu zama da sauƙi.

Umm, abincin da nake nake ci da safe kuma wanda na fi so shine gaskiya, har ga Allah, na fi son buredi. Na fi son burodi da shayi, da ruwan zafi. Har ga Allah, in kana so ka birgeni, abincin da nake fi so inci da safe, ci da safe shine biredi. In na samu buredi, in na samu kayan shayi, wallahi na fi jin da'a wancan abincin, kalan abincin ne. Har ga Allah, in zan samu ko wani safiya in na ga samu a buredi, in na shayi, abba. Shi kenan ai banda damuwan komai ai.

A gaskiya ina amfani da matashin wuya da matashin waya. Ina amfani da shi sosai don saboda yana taimaka mun a ɓangare daban-daban. Eh kamar ni a waje ina amfani da matashin, ina amfani da matashin wuya gaskiya. Yana ƙara ma mutum ado kuma yana ƙara ma mutum kuzari kuma yana ƙara yakan abubuwa nadama nadama. Kuma a nan wuraren mu kuma kowanda suna amfani da shi kamar wani abu ne kamar ƙabila.

Umm, me nake yi da yamma kafin na kwanta, kafin kwana? Kafin na kwana, abubuwan da nake yi da yamma, na ɗaya, bayan na dawo daga, daga aiki, mun gama, a aiki na mun gama ci abinci da iyalina, zamu zauna ne muyi kallon TV. Mun ka gama kallon TV, bayan mun gama kallon TV, nayi ma yarinya ta karatun ta, mun ka gama sai muje muyi bacci. Karfe tara yana za mu je muyi bacci. Amma musamman abun da nafi yi da yamma kafin kwanta shine bayan mun gama cin abinci, zan je in buɗe TV sai kallon, sai, sai, sai kallon labaran duniya.

Eh ni kam ina yin ciniki a kasuwa sosai don saboda wannan sai masu kuɗi ne ayi basu ciniki. Ni kam ina talaka kuma kace min ko ina ciniki? Dole sai nayi ciniki a kasuwa fa, har ga Allah ni gara ne. So ka ga rayuwa kuma in ayiwa kuma aka gyamawa cinikin abu, ba ka yi cinikin abu ba za a cuce ka. Makaga ya gayamin abu kaza ne, dole sai ka yi ciniki.

A gaskiya ina yin bacci da rana in na samu. Har ga Allah kuma bacci ne mai kyau. Har ga Allah inde zan samu na yi, inda zan samu bacci da rana. Haba ai na fi jin daɗin bacci rana akan bacci dare. Wallahi wallahi yana mun dadi kuma yana sa jikina ya dawo, yana ƙara mun lafiya, yana sa na yi jiki, yana sa na yi kyau. Inde zan, inde zan yi baccin rana. Wallahi baccin rana kam in na samu ina yi sosai ma sosai ina yi. Na fitan hankali fa.

Ah, yadda na, yadda nake jurewa zafi, yadda nake jurewa zafi gaskiya muna lallafa da alhamdulillah. Amma yadda nake yi yanzu ne, yadda nake jurewa zafi shine na ɗaya ina yawan zuba ruwa a jikina, ina yawan zu-- ina yawan wanka. Ko wani, in ko wani dama dana samu zan je in zuba ruwa a jikina. Ina zuba ruwa a jikina naga, ah, duk lokacin da na zuba ruwa a jikina, zaga na ɗan rage zafin. Zafin yana raguwa, zafin yana raguwa.

Eh, irin jaka da nake kai, jakan daban daban ne amma irin na, na fi son irin ƙaraminjakan nan da ake ratara a gefen baya dan saboda irin ba mai hannu biyu ba fa, mai hannu ɗayan nan. So jaka mai hannu ɗaya ne shine jaka, irin shine irin jaka da nake kai.

Aaa, maganar taimako yanda nake ta yi maka ma mutane, ai taimako kala-kala ne. Ko ba haka ba ne? Taimako akwai wuraren taimako daban daban daban ne. Amma ni kuma yanda nake taimakawa mutane, ni yanda na fi so in taimaka mutane shine ta bangaren bada abin da za su ci. Ta bangaren abin da za su ci. Bangaren kuma abinci. Ni ina taimakawa wa mutane ta bangaren abinci. Gaskiya, argar Allah. Yanda wajen bangaren abinci ne baka ban da dama wajen. Mai shine asali inda na fi so taimak-- shine asali inda na fi so in taimakawa mutane. Wajen bangaren abinci ko.

Umm, yanda nake koyon fasaha sabo kala kala ne kam a waje na. Ko ba haka ba ne? So kowa da irin yanda yake so ya koyo fasahansa, fasahansa. Ko ba haka ba? Amma ni a wajen ɓangarena, ni bana wani gaggawa ko wani abu kaman gaggawa bana yi.

Okay, ranar da nake, ranar da nake zuwa kasuwa na shine ranan Juma'a. Anan wuraren, ranan Juma'a ne shine ma ranan kasuwar su anan Bangaren da nake yanzu. To ka ga, ranan Juma'a ne shine ranar, asali ranan zuwa kasuwan. Anan ne duk abinda zaka saya daga, daga sati sai sati nan wajen kasuwan, kasuwan nasu.

Umm aikin gida da nake yi kullum shine aikin ɗebo ruwa. Na tashi da safe wannan kullum, wannan dole ne, wannan dole ne kuma kullun sai na ɗebo ruwa. A kan ruwan nan muna, muna da wahalar ruwa a ɓangaren inda muke. To ka ga na tashi, aikin gida da nake yin kullum shine ɗebo ruwa. Har ga Allah, ɗi ba ruwa kullun kullun sai na ɗiba ma ruwa gida.

A'a, num- mene ne lambam, lambam mu mai albarka? Ai nummbamn, ai numban, ba mu da wani numban wai namba mai albarka. Amma ni a wajena namba mai albarka ni a wajena shine nnamban na uku. Namban uku ko? Namba ne a wajena mai albarka sosai. Kuma duk abin da nake yi a rayuwa nan bana wuce na ɗaya zuwa biyu zuwa uku.